Na, in wani lokaci ina amfani da mataimakin murya amma dai ba ko da yaushe ba, sai ƙila buƙatar hakan ta taso. Amma idan bata taso ba kam gaskiya bana amfani da shi. Kai tsaye ina amfani da muryana domin isar da saƙo ko kuma gabatar da bayanai ga sauran jama'a.

A'a gaskiya pensil, pensil ya fi alƙalami. Dan na fi son pensil. Dalili kuwa shine pensil idan ka yi ƙure za ka share ƙuren da ka yi ba tare da damuwa ba. Amma alƙalami idan ka yi kuskuren rubutu to sai dai ka ja masa layi ba tare da wato ainihi ka share shi ba.

Eh ina zuwa aiki lokaci dai dai. Ni mutum ne wanda yake da sadaukarwa da kuma ladabi da ɗa'a da bin kuma dokokin aiki. Toh na kan je gurin aiki dai dai lokaci ba tare da ɓata lokaci ba. Sannan na kan gargaɗi yara na akan su ma su tabbatar cewa su na zuwa aiki dai dai lokaci.

To, irin burodi nan da ake ce ma bakri, na fi son shi fiye da sauran kalar burodi. Saboda bakiri burodi ne wanda yake da ɗanɗano ga laushi kuma yana maganin yunwa. Zaka ci shi ka ƙoshi ba tare da ma ka sha shayi ba. Ko da ruwa kaɗai ka sha zai ishe ka.

Ina tabbatar da ingancin aiki. Idan aiki an bi ƙa'ida wurin aiwatar da shi, ƙa'ida wadda doka ta shata sannan kuma an yi shi akan lokaci kuma an yi shi akan inganci, akan sharuɗdɗan da aka gindaya kafin a fara aiki. To idan aikin nan, idan waɗannan sharuɗdan sun cika, to lalle aiki ya inganta.

Ina yin waƙa cikin zuciya. A'a bana yin waƙa cikin zuciya, saboda akwai abubuwa waɗanda suka fi waƙa amfani a wurina. Toh a ko yaushe ina kan yi tunanin rayuwa ta, da kuma abun da zai amfane ni da iyalina da kuma al'ummah ta. Toh bana da lokacin yin waƙa a cikin zuciya ta.

Eh ina sayan kaya a yanar gizo kuma shafukan da na fi amfani dasu kanti na yanar gizo akwai Jumia, akwai Konga, ina amfani da Ali Express sannan haka kuma ina amfani da Temu. Dukansu wurare ne da nake sayan kaya ta yanar gizo daga lokaci zuwa lokaci kuma ban taɓa samun matsala ba koda da rana ɗaya.

Eh ina buga rubutu da sauri, kasancewa ta na ƙware game da abin da ya shafi maɓallai da lambobi na kan waya. Na fara ne tun daga kan kwamfuta. Na iya sosai haka kuma duk lokacin da na shiga yanar gizo. Ko da akwai wata mahawara, nakan yi buga rubutu da sauri saboda na ƙware.